Eh wallahi ina addu'a kullum. Ai to rayuwa ba addu'a akwai matsala. Addu'ar nan ya zama dole. Wallahi ina addu'a kullum, kullum. Eh, da safe, da rana, da yamma. Eh, duk dai lokacin da na samu lokaci addu'a nake yi. Ba ma lallai sai na ma, wannan ko a cikin zuciyata nake addu'a.

Wani abincin gargajiya ka ke fin so? Eh to gaskiya dai na fi son ah tuwon shinkafa da miyan gyada. Eh tuwon shinkafa da miyan gyada. Ina son miyan gyada sosai ko kuma miyan kuka. Miyan kuka ma ina son miyan kuka sosai.

Nawa ne yawan danginku a gida? Eh to gaskiya de a gidan mu de ba mu da yawa, sosai mu biyar ne gaba ki ɗaya. Eh da baban mu da maman mu da yayye na guda biyu sai ni, ni ne na ƙarshe. Eh so gaba ɗaya dai mu biyar ne a gidan mu.

Menene abincin da kake fin so? Eh, to gaskiya dai ni na fison cin tuwo. Eh, a turanci ake kira swallow ko? Eh, da tuwo da miyan yauƙi kamar miyan kuka ko kuma miyan gyaɗa. Eh, amma kamar shi miyan gyaɗan sai dai ki ko kamar tuwon shinkafa haka. Amma da miyan kuka ko wani irin tu dai ina iya cin da miyan kuka tun da dai miyan yauƙi ne.

Yaya kake neman izinin hutu? To a gaskiyar magana dai hutu ba cika samu hutu gaskiyar magana. Eh, ina ga a shekara ake dai ba mu dai kamar annual leave. Amman banda annual leave ɗinnan sai dai maybe in ina off na kan yi aiki kwana shida a sati sai rana ɗaya na hutu. To gabaki ɗaya dai a sati dai kwana ɗaya ake bani da hutu.